Eh wani lokaci ina samun horo a wajen aiki. In aiki ya iya ma haka saboda ka san ba kowane aiki bane za ka ce ka gama sani, ka gama iya wa, ka gama kwarewa akai. Akwai aikin da dole sai ogan ka ya nuna ma wasu abubuwa da za ka gabe ka ƙara fahimtan aiki da kyau da sauransu. Sannan kuma za ka ƙara samun basira da ilimi akan aiki da wasu abubuwa.

Kyauta, akwai kyauta na kuɗi da ina son badawa, akwai kyauta kuma na abinci, akwai kyauta kuma na kaya. Ko-ko wani zai iya zuwa wajen aikina yace na ɗan mai aiki. Zan iya na ga irin muna mutunci da shi ana zaman tare ana ɗan shiri, zama amana. Haka zan iya buga mai aiki kyauta na bashi sai ya wuce da aikin. Ba tare da na karɓi kuɗi a nuna shi ba ka ga abu ne mai kyau da za ka dinga yi. Kuma Allah yana son irin abubuwa.

A'a ban iya tuƙa mota ba saboda ban taɓa tuƙa mota ba har yanzu. Shekaruna ba su kai na fara tuƙa mota ba. Ɓawai shekaruna ba su kai na fara tuƙa mota bane amma ban da lokacin zuwa tuƙa mota ne. Amma mashin ko keke ina tuƙawa inji wani waje insayo wani abu kaya da sauransu haka. Amma mota bana tuƙa. Kwana da daɗewa dai na faraa koyon tuƙa mota. Sai kuma na zaɓo na bar shi, ban ƙara ci gaba ba. To shi nai bana tuƙin mota har yanzu.

Ina cin abinci da daddare kamar seven. Bana wuce dai eight bancin abinci ba saboda ba kyau ka dinga yawan cin abinci da daddare. Irin can dare haka ka zo ka kwanta saboda in kana yawan cin abinci can cikin dare sosai kana kwanciya zai dinga zaman ma cuta. Kuma ba kyau a kana tara cuta da yawa. Shiga shi yasa nake cin abinci bana wuce karfe bakwai zuwa takwas banci abinci ba na huta. Shi kenan abinci lokacin da nake cin abinci da daddare.

Akwai yaya ta ɗanikebi wadda take kusa da ni daga babban yayan mu namiji sai ita. Gaskiya na fason ita saboda na fi ko, very close da ita. Sauransu wani abubuwan na rayuwa muna taimakawa junan mu dani da ita tana taimako na ina taimakan ta. Shi yasa nafi sonta fiye da ko sauran yayyi na a cikin su.

Abincin da na fi so, na fi son shayi da safe. Saboda da safe, shayi yafi ɗan fi min, ba ni abun da nake so. Da rana kuma ina samun shinkafa in ci. Da daddare, ina ɗan haɗa shinkafa da shayi na sha, ko kuma wani zubin, shayi da indomi, na sha haka. Da sauran su, shi ke nan.

Launin tawada da nafi amfani da shi, nafi amfani da Biro, Blue. In ban samu blue ba sai na yi amfani da baƙi. Amma blue shi nafi amfani da shi, ya fi mun daɗi, ya fi mun daɗin rubutu kuma shi yake bani abin da nake so in naje rubutu ko banci ko signing ko wani waje haka ko wani abu in zan yi rubutu. Nafi amfani da irin shi saboda shi ya fi mun daɗin rubutu, ya fi mun daɗin komai.

Gidanmu ginin zamani ne, ba wai ginin da ba ne, saboda ba wani tsohon gini ba ne namu. Sabon gini ne irin ginin zamani amma ƙasan gidanmu an riga an yi flood din shi. Ba a samu ƙasa sosai a cikin gidanmu, cikin ɗakuna-ɗakunan gidanmu tiles ne da sauransu. To shi ya sa ba mu cika samun ƙasa ba a gidanmu da sauransu. Sai dai irin masu shigowa da fita, wanda suka kwaso datti da sauransu shine a keɗan samun ƙasa. Ɗan kaɗan sai a share sai a zubar.

Eh ina binciken tufafi wanda zan sa mai kyau. Kasan yana da kyau in za ka sa tufafi kai ma ka nema tufafi mai kyau ka sa. Ba wai kawai ka je ka nema tufafi irin anyhow din nan ba ka sa. Kuma ba na sa irin tufafin da zan dinga zanbuna jikina ko wani wawan yanayin dressing da bai dace da ni ba, kuma kinga kahe ƙana dressing da bai dace da kai ba, ba kyau. Kuma an hana ko iyayenka ma in suka ga kayi dressing da bai dace ba bai da kyau, dole za su ma magana. To irin wannan ban cika yi ba amma ina bincikan tufafi mai kyau na sa wanda duk inda na je in na fito za a ganni da mutunci na da sauransu. Ba ina sa kaya irin kayan banza'yan mutane ba ne da sauransu.

Yanayin takalman da nafi so ina fason fam normal fam masu kyau haka da sauransu. In kuma zan je irin wani babban taro ko wani wajen ko zan fita gudu ƙwallo to ina sa irin takalmi kanbas da sauransu ko irin sahabshu masu kyau dai haka takalmi dai wanda zaka sa irin na ƙwallo masu kyau wanda zasu ma amfani aji. Ina sa irin ru'in nan amma takalman da nafi so nafason fam suna da kyau sunfi daɗin sawa. In kuma irin zan shiga bayi wanka ina da silifas silifas da nake sawa da nake shiga bayi nake wanka da sauransu. Wanda ina fito zan bar saƙo faɗakin bayina da awu cikin ɗaci ne wanka sha kayana ina sa takalmi na fam kyau ina fita.

Muna inganta aikinmu ta wajen in aka samu wani sabon upgrade haka ko wani sabon abu ya fito na aiki. Muna ƙoƙari mu sanyan da zamu kawo shi saboda mu inganta mutane su zo da sauransu ko irin sababbin kostomas sun zo muna ɗan tarbansu da kyau, da wasu abubuwa yanda za su yi su ma su ji daɗin aiki domin kuma muna musu aiki masu kyau wanda za su ji daɗi don gobe su dawo su cika gaba da aiki a wajenmu.